Abinda ake gyarawa a jikin motoci da babura ana gyara kamar inda ake kunna wa motar ka ko babur, ana gyara wajan inda sarƙan mashin yake, inda sarƙan babur yake. Sannan ana gyara a mota kuma ana gyara taya in tayi, sannan ana gyara in taki, ana gyara abubuwa dai da dama irin su ƙofa, ana gyara irin su AC wanda ake shan sanyi a cikin mota. Sannan kuma abubuwa da dama ana gyarawa. Inda ake zuwa ake gyara su a ina kenan? Ana zuwa wurin gareji. Haka muke kiransa a Hausa ana ce mishi gareji. Wanda yake zuwa yake gyarawa shine makanike.

A gaskiya gidan da ake tare ake da yawa, gida masu iyalai da yawa suna fuskantar ƙalubale da yawa a ciki. Na farko za ka ga ko yanayin da tsaftan gidan yake, wata matar in tana da tsafta wata bata da shi. To a haka dai za'a yi ta rayuwa, ita ma haɗ ɗayan ta zo ta ga ko ta gyara ma wannan ba za ta gyara ba, sai ka ga duk an taru an zama ƙazamai. Na farko kenan. Na biyu kuma akwai maganan tarbiyya, wannan ita ƙila ta damu da tarbiyyar 'ya' ya wannan ba ta damu da shi ba. To a haka za ka kai kana yi wa yaronka tarbiyya shi kuma wancan ba shi da shi. A haka dai daka ga yaran duk sai su zama dai ba su da tarbiyya. Kuma na gaskiya ana shan wahalan zama. Tun balle wa'inda neman abinci yana ba su wahala. A haka dai a haka dai ake lallaɓawa har a samu a ci abinci, kokuma watarana babu watarana a samu. Amma duk da haka ko an samun ma ba wani abincin a zo a gani bane. Za ka ga dai ɗan. Ana ɗan dai. Ɗan dabaru haka a samu yara su ci su ƙoshi.

A gaskiya abunda ake koya ta waya yana da amfani sosai ko kuma akan kwamfuta. Shi in mutum ya maida hankali yaje yana yin abunda ya kamata zai amfani sosai akan abunda zai gani a wayarsa ko kuma kwamfutarsa. Amma in mutum yazama ya shagala to gaskiya a hanyar shagala zai kare. Amma shi abunda ake koya akan waya ko kan kwamfuta suna da yawa sosai. Abubuwa na rayuwa kama irin su girki, yanda ake tarbiyantar da yara, yanda ake rayuwa da miji, yanda ake rayuwa da mutane a waje, yanda ma zama ka kula da dabbobinka in kana dasu irin su mage da ake ajiyewa a cikin gida. Abunda kuma yake da wuya shine wannan samun ɗan kuɗin da zaka hau ka samun kasa kuɗi a waya har kahau yanar gizo. Gaskiya yana da matuƙar wahala sosai amma kuma ba laifi a haka dai ana samu a ɗan san yanda za'a yi a ɗan dai hau yanar gizo.